Eh, ni ma abokin yin addu'a ne gaskiya, saboda addu'a makarin mumini ne. A koda yaushe kafin na kwanta nakan yi addu'a, sannan kuma nakan iya ware wasu lokuta muhimmai a cikin rayuwana kamar irin ƙarfe biyun dare zuwa uku, domin a wannan time ɗin ne Mahaliccinmu yakan iya fiffiye karɓan addu'an bawa. To nakan iya ware wasu lokuta irin ƙarfe biyu zuwa uku na yi ta addu'a ina ibada, ina ta rokon Allah bisa ga biyan buƙatuna. Saboda yanda yin rayuwa, abubuwa sun yi tsada ga matsaltsalu irin na ƙasa da sauransu. To ka ga dole ne kuma matsayin ƙanan mutumin da ka yi imani da akwai Allah, dole za ka ware wasu lokuta na musamman domin ya zamana kana yin ibada, kana yin addu'a. Sannan kuma wasu lokutan ko da kafin in tafi kasuwa gwajin sana'ana ina yin addu'a. In zan fita gwajin ibada na ina yin addu'a. In zan shiga gida ina yin addu'a. Ki fa sane wannan duka ba wai yin kaina bane, koyarwa ne irin na addinina da ya ba ni dama. Hatta ma tufafi wannan in zan sa a jikina ina yin addu'a. Hatta abinci idan zan ci zan yi addu'a. Idan zan sha ruwa ma zan yi addu'a. Wasu lokutan ma idan zan yi magana da mutumma nakan iya yin addu'a. Duka addinina ya riga ya kwame irin addu'o'in da zan yi. Wannan maganan ma da nake yi da ke a yanzu hakan ma kafin na fara maganan sai na yi addu'a domin neman sa'a nasara wurin Ubangiji. To gaskiya ni mutum ne mai abokin son addu'a sosai matuƙa. Bana wasa da addu'a. Ina ganin kamar addu'a ka ce shi ne makarin kowane ɗan adam a rayuwa. To saboda haka addu'a abu ne wanda yake da muhimmanci sosai, sosai, sosai. Musamman ma mu mutanen Afirka da wasu lokutan 'yancinmu ba kamar ire-iren wasu ƙasashe ba. To ka ga addu'a yana taimakonmu sosai gaskiya. Saboda haka addu'a shi ne mafita a gare ni, a ga kowa ma duk wani mutumin da yake da icewadi yana da abin bautansa. To dole ne zai yi addu'a. Kuma kin ga addu'a irin wani abu ne kamar mutane ƙasashe da dama ma akwai irin addu'o'in da suke yi. Ki ɗauki kamar irin ƙasar Indiya, akwai kalan irin addu'o'in da suke da abin bautansu. Irin ƙasar China da sauran ƙasashe daban-daban. To amma fa addu'o'in ma kowane irin ƙasa da irin addu'o'in da suke yi. Sannan kuma kowane irin addini da irin addu'o'in da suke yi. To kin ga kamar ni ina maki bayani ne a kan addinina da irin kuma addu'o'in da addinina ya ba ni dama in yi. To amma ban san wasu addu'o'in wasu ba na wasu addinan ba. Amma dai don gani da yanayin addinina gaskiya da addu'ar da addinina ya koya mini ina yi a koda yaushe. Shi ne gaskiyar magana ke nan. Ya.

Gaskiya ba zan iya miki karya ba. Ba zan iya karya ba saboda karya babu kyau. Adadin takalman da nake da su yanzu haka ni ma kaina ban sani ba saboda gaskiya ina da takalma da yawa saboda akwai waɗanda bana sawa, akwai wa inda na daina sawa, akwai waɗanda ma ban san inda suke kuma sunanan abunsu. To kin san ya kamata ace mutum ya san adadin takalman da yake sawa tambaya ne mai kyau kika yi. Amma dai abun da ya sa na ce miki zan gaya miki gaskiya saboda yanzu in na miki karya ma ni ban sanya zan yi ba. Kuma in zo in miki karya irin kamila irinki gaskiya abun bai yi ba saboda na san karya ciwo ne kuma karya ba shi da kyau. To amma dai ina so ki sani cewa ni takalmana aƙalla ba a ƙasara ba sun kai adadin da ni ma ban sani ba. Amma dai ina da wanda nake sawa kwatankwacen kamande Ibrahima hakan nan. Kin gane ai? To ina ɗan sa ɗaya biyu haka ɗaya biyu basa wuce ɗaya biyu amma dai suna da yawa adadin takalman saboda gaskiya idan aka ce har za ka iya ƙirga adadin takalman da ka sa ko kuma kake sawa ko kuma kake da su to an samu matsala kenan tun daga farko. To amma ɗan dama dama dai haka kin gane a ce ba wai baka da takalma a'a irin ba ka san adadin takalman da kaiɗin kake sawa ba kin gane? To hakan zai fi zama daidai saboda shi takalmi dama ana so ya zama yana da yawa. Ko da yaushe in za ka fita wani guri ace za ka ɗauki wani ne na daban ka ɗauka ka saka ka tafi. To takalmana gaskiya suna da yawa amma wanda na fi sakawa, da wane ne, da wane, saboda ba su wuce biyu wanda na fi sakawa amma dai takalmana suna nan. A jibge wasu ma an kusa ƙona su saboda tara su ba a sasu. Kuma kin san in dai za a tara abu ba a sawa to dole mutane za su ƙona. Amma dai idan aka ce ana sawa kuma ana da su to abubuwan za su fi zama daidai wa daida saboda duk a inda aka ce abu ya yi yawa to dole yana neman a dinga amfani da shi kullum. Ko da ba kullum ba a dinga samun sa'i da lokaci a dinga amfani da shi. Amma in dai za a dinga samun sa'i da lokaci ba amfani da shi to matsala ne zai dinga afkuwa. Amma kin gani taimakon Allah akwai ɗaya ko biyu wanda mutum yake sawa to wannan abun zai sa ya ji nomal nomal kuma ya ji daidai. Kuma kinga ai ban miki karya ba kuma ni ma ban makaina karya ba kuma abun da nake son cimma wa ina tunanin zai cimma. Saboda a yanzu gaskiya na fahimci duk wannan abu bi ta da kulli ne kuma je ka dawo ne. To amma na san ke ma kina fahimta shiyasa nake miki bayani dalla dalla. Takalma dai ba su da adadi amma dai kuma akwai wanda aka fi sakawa ɗaya zuwa biyu ke nan. Kuma na san kin fahimta saboda na ga alamun kamar ke ma mai fahimta ne tun da kina asibti fahimta.

Gaskiya ni mutum ne wanda bai cika son hayaniya ba. Saboda na fi son in yi abu ma kamar irin gurin da ba hayaniya, ba tashin hankali. Saboda duk inda za ka yi abu gun da akwai hayaniya, hankalinka bare taɓa kwanciya ba. Kuma kai ma bara ka taɓa jin ka nayin abun a daidai ba. Saboda wani lokacin idan kana cikin inda akwai hayaniya sosai, in kana abu ranka ne zai dinga ɓaci. Saboda abun da kake so ka cimma, hayaniyan da ake yi ba zai taɓa barin ka ka cimma shi ba. Kuma hayaniyan da ake zai iya sa ka yi abun ba daidai ba. To kuma idan dai za ka yi abu ba daidai ba, ba amfanin yin shi. In kuma za ka iya yin shi daidai a inda babu hayaniya, to gwara barin gurin hayaniyan zai fi maka, amfani da muhimmanci. Saboda shi ya hayaniya dama already sunan shi hayaniya ma kaman tashin hankali kenan. Babu daɗi kuma ba kyau. Amma in dai ka keɓance kanka ka samu guri wanda ba shi da hayaniya. Ba tashin hankali, to ko me za ka yi, ko aya abun yake, ko ta yaya za ka yi shi, za ka yi shi ne normal. Saboda gaskiya ni ba na son hayaniya kuma ba ni kaɗai ba mutane da yawa ma basa son hayaniya. Akwai abun da yana son rashin hayaniya. Wanda ko da kai mai son hayaniya ne, dole in irin wannan abun za ka yi sai ka keɓance. Kaman za ka yi gala, ba za ka yi gala a wuri mai hayaniya ba. Kin gane? In baki san gala ba bari in miki faɗo. Gala wani abu ne wanda ake yin shi mutum biyu hakannan kaman kai da ƴar bibin ka. Kin gane ai? Za ku yi agreement ta zo ta same ka, ki ɗinke wa wancan wuri haka. Dan guri dai da ya kamata e kai da ita kin gane ai. Yana kuɗan je, kana son shi fata da fata, ko kuma kururar ruwa yake zai ki siya. Dama ke yi a aini, matsalan ki ƙyanan dabbiya ne. Dama gaskiya dai hayaniya ba shi da daɗi. Gwara dai a samu guri mara hayaniya to shi ma gala haka yake son guri mara hayaniya. Kin gane? To amma da za ki fahimta irin wannan tambayoyin ki ringa samamun wanda zan daɗe ina miki magana ban rasa abun cewa ba. Saboda wannan tambayan naki, hayaniya, iya magana biyu ne kawai. A ina son guri mai hayaniya ko ba na son guri mai hayaniya. Ni kuma dama ba na son guri mai hayaniya. Tun da ba na son guri mai hayaniya, abun da ya kamata in gaya miki shi ne ba na son guri mai hayaniya. Dan in nace miki ina son guri mai hayaniya na miki ƙarya. Kuma ƙarya dama ni ba na son yin shi. Saboda ƙarya shi kansa ba shi da kyau. To a gaskiya shi ne magana ɗaya, ni ba na son hayaniya. Duk wanda ya shafi hayaniya ma bara ki ganni a gurin ba, in kuma kika ganni a gurin to gaskiya ya kama dole ne ko kuma nima na ɗan samu, zan samu wani amfana amfanarwa bai wato benefitting dai. Zan ɗan samu wani amfani ne a gurin. In kuma ba benefitting to hayaniya kinga ba shi da amfani kenan ba. Hayaniya bai yi rana ba.

Ina abubuwa ɗayawa, ɗan ni wani lokacin ma idan na tashi gaskiya ba na bacci sai zuwa da safiya. Haka se in kwanta saboda ina abubuwa ɗayawa. Ina chatting da mutane, ina sada zumunta a online kuma ina ɗan harkoki dai kap-kap a online hakan nan. To kin san aka ce miki a kap-kap ne a online, to abu ne da zai ɗan kawo biyar ko goma. Shi kuma abin da zai ɗan kawo biyar ko goma kin gani dole mutum ya hana shi bacci saboda gaskiya bacci ba wani daɗi yake yi ba da daddare. Amma kinga in baki ɗan yi bacci ba, in kika ɗan samu kika buga kap-kap yau da gobe. Duk inda kika samu wata ɗaya, wata biyu kina yi, to zaki samu hanyar da zaki samu ɗan biyar ko goma hakan nan. To kuma dama yanzu kap abin da yake son samu biyar ko goma ne shiyasa ake kin bacci saboda kuɗi. Kuɗi kinga ke kanki kina son kuɗi. Inda ba ki ya son kuɗi da baki zo kina wannan tambaye tambayen ba. To gaskiya ba na bacci da wuri kuma abubuwan da nake yawan yi shine wani lokaci za'a ɗan samu drinks a ɗan sha da biredi, wani lokaci kuma za'a ɗan ci abinci. Abubuwa dai irin haka haka de. Kin gane ai?

Eh, kafin yanzu ina yin hawan keke saboda keke yana min daɗi kuma ina jin daɗin tuƙawa. Amma dai yanzu gaskiya bana hawan keke, ina hawan takalmin taya wato skating saboda na zo na fahimci wannan hawan takalmin tayan ya fi mun hawan keke daɗi. Amma har yanzu idan za a bani keke zan tuƙa keke kuma zan iya yin gasa da shi ma. Amma dai irin ba wai kamar yanda nake yi da ba saboda duk abun da kake yin shi har ka zo ka bar yin shi to shima dole sai ya ɗan nuna haka saboda kome kake yi idan zaka dage ka dinga yin shi to bari taba baka kunya ba. Amma muddin zaka ɗan bari yin shi ko na wasu ƴan lokuta ne ko na wasu ƴan kwanaki bare kuma na wani watanni to dole sai ya nuna ka kuma dole sai a baka kunya. Amma dai ba irin kunyan da za a ji kunya sosai ba. Ina hawan keke kuma ina son keke kuma ina jin daɗin hawan keke. Amma dai gaskiya yanzu bana iya hawa saboda ina da wasu abubuwa da yawa wanda nake yi wanda ya fi mun hawan keke daɗi kamar tuƙa takalmin taya da na gaya daga farko da kuma sometimes guje-guje hakan nan sai kuma kaf-kaf na waya. To dukka sun fi mun hawan keke daɗi amma dai keken ma ina hawa kuma ina jin daɗin shi kuma ko yanzu na samu zan hau saboda keke na sauƙaƙa mun abubuwa da yawa kamar zuwa makaranta, zuwa wurin aiki, shago ko kasuwa ko ziyara saboda gaskiya yanzu ma ban cika ziyara ba saboda ban da keke. Amma lokacin da nake da keke gaskiya ina ziyara sosai. Zan je gidan ƴan uwa da abokan arziki, za a huta, za a ɗan shana hakan nan dai sosai haka saboda in baka da keke to lallai sai dai mashin to kuma ni ban da kuɗin mashin to amma dai ina ƙoƙartawa lokacin ina da keke. Zan hau keke, zan je inda nake so, zan je dai in yi abubuwa da yawa to gaskiya ina hawan keke kuma ina son keke, ina jin daɗin hawan keke. Iya magana kenan.

Lokacin cin abincin dare, kowane guri suna da lokacin su na cin abincin dare. Amma ni gaskiya, ara'a yina ba ni da takamaiman lokacin cin abincin dare. Saboda kullun ina da lokacin cin abincin dare daban. Wani rana ma bana cin abincin daren saboda idan na ci na rana mai kyau, to sai da safe kawai. Ko ince inna ci na yamma hakan nan. Saboda abincin dare, ni ina iya cin abincin dare ma ƙarfe sha biyun dare ko ƙarfe ɗaya lokacin da zan ci abinci wani lokutan. Wani lokaci kuma ƙarfe tara, wani lokaci ƙarfe takwas, wani lokaci ƙarfe bakwai. Ina iya cin abincin dare kowane lokaci saboda ni nake juya lokutan cin abinci na, ba ni da takamaiman lokaci. Amma akwai mutanen da da yawa suna da lokacin cin abinci don in ba wayannan lokutan ba, su ba za su iya cin abincin dare ba. Kuma in wayannan lokutansu kawuce to sun hakura da cin abincin dare saboda sun makara, saboda suna da wani tsaru ka ko ince schedule na cin abinci. Amma ni ba ni da shi. Ko da yaushe cin abinci nake yi kuma ko da yaushe zan iya cin abinci idan dare ya yi. In na makara, zan iya cin abincin dare ƙarfe ɗaya, zan iya cin abincin dare ƙarfe sha biyu, zan iya cin abincin dare ƙarfe tara. Duk lokaci dai da na ji kawai yamin a zuciya na kuma ina jin zan iya cin abinci a wannan lokacin to zan ci. Saboda akwai gidajen abincin da suke rufewa da wuri. Wanda ko kana son siyan abinci a gidajen abincin, ba zai yu ka siya ba. Akwai kuma gidajen abincin da basa rufewa da wuri. To ko da ba ka son siyan abinci a irin waɗannan gidajen, in dai lokaci ya riga ya ƙure to dole sai a irin waɗannan gidajen abincin za ka samu abincin da za ka ci kuma za ka samu abincin da zai kama zuciyan ka mai kyau. Saboda shi abinci gaskiya abu ne mai kyau kuma ka samu lokacin da za ka na cin shi, shi ma a wurin wasu abu mai kyau ne. Amma kaman ni, gaskiya ban da takamaiman lokacin cin abinci. Ko da yaushe ina cin abinci, ina ci ƙarfe bakwai, takwas, tara, goma, ƙarfe sha ɗaya, sha biyu, hak ƙarfe ɗaya, kudun ɗaya da rabi ina cin abincin dare. Saboda ba ni da takamaiman lokacin cin abinci ne.

Eh shaguna suna, akwai shaguna da yawa a anguwar mu wanda mutum yake iya zuwa saboda ya siya abubuwan da zai dinga aiki a su na yau da gobe. Amma akwai wani shago dab da inda muke kusan dab da gidan da muke kenan. So mai shagon nomal an saba dashi dan yana iya karɓan tiransifa ma ana mishi. So gaskiya shagon nake yawan zuwa nake karfan abinci sometimes abincin daren ma a gurin nake karɓa saboda gayan yana seda su biredi, so drinks, abubuwan sha de hakan nan to duk yana siyarwa kuma yana karfan transifa. Shagon tulde kenan to shi yana karɓan du irin wayan nan. To zaka iya zuwa ka tura mai 'yan canji ka karfa abinci ka zo ka ɗanci sai ka kwanta kai bacci ko kuma ka ɗan yi aiki zuwa cikin dare karfe shabiyu, karfe sha daya, karfe daya sai kaci abincin dare sai ka kwanta abin ka. So wannan shagon nafi zuwa gaskiya saboda shago ne mafi kusa kuma yana karɓan tiransifa ba kamar sauran shaguna da suke nesa kuma a cikinsu wasu basa karfan tiransifa wasu kuma suna karɓan amma gaskiya shagunan sun yi nisa. So shagon da yafi kusa shagon tullan shine mutum ya kamata ya iya samun abunda yake so.

Eh toh wani lokaci ana iya wuni bamma samu saƙo ba bari na duba amma yawancin lokuta kuma idan ina aiki ana iya tura mun saƙonni amma dalilin ina aiki bana mai da hankali sosai na duba sai dai wasu lokutan idan ina sa zamanin za a tura min wasu saƙonni wanda na san suna da muhimmanci to ko da yaushe idan na ji saƙo na kan mai da hankali na bar abun da nake yi na duba saƙon na gani saƙon da nake son ji ne ko kuma a'a saƙon da nake tsammanin zuwan shi ne idan ba shi ba ne to sai na kashe wayan na koma kan aiki na ci gaba da aiki in kuma saƙon da nake tsammanin zuwan shi ne sai na tsaya na duba kuma na yi abun da ya kamata amma da yake yawanci ba fi iya saƙo ba sai dai kira so saƙo yana zuwa ɗaya biyu ne kawai ba da yawa ba amma lokaci idan saƙon ma ya zo da yawa to duka normal ne ana iya ƙarbansu kuma irin duddubawarsu amma dubawan ya danganta da sau nawa aka tura saƙon idan aka tura saƙo kaman so biyu ran da nake da tunanin wani saƙo zai zo mun to zan iya dubawa so biyu in ma so uku ne zan iya dubawa so uku amma kaman in ran da nake ba tsammanin duba saƙo ne ko saƙo biyar aka tura to zan yi wuya na buɗe, sai dai in buɗe ɗaya ko biyu haka so idan na buɗe ɗaya ko biyu to normal ne kawai sai na bar sauran saƙonnin saboda rashin son ɓata makai lokaci da kuma ɓata makai rai so amma idan dama already akwai saƙo a ƙasa wanda ake da saran zuwan shi haka to lallai dole dama zan buɗe in ga me yake tafiya da kuma waye ne tura mun saƙonnin to ina iya buɗe saƙonni adadin in da nake san rai zuwa sako, iyaka kenan, amma ran da bana sa ran duba saƙonni to gaskiya saƙonnin ba za su buɗe ba ma idan akwai ran da ko saƙo nawa aka tura min bazan buɗe ba saboda ban yi tunanin zuwa wani saƙo ba kuma na san bazai wuce saƙon shirme ba ne kuma bude sakon shirme ta bata makai lokaci ne kuma kana sa kanka ne aiki, so dole sai dai ka hankura ka barshi.

Ni takamaimma da ma gaskiya ban fi son abinciccikan gargajiya ba. Dayake ni ɗan zamani ne wato Gen Z kenan. Gaskiya ban fiya son abinciccikan gargajiya ba. Man abinciccikan gargajiya da ake yi, to ina son irin wani abu da ake yin shi hakannan, a ɗan sassamai abubuwa masu daɗi na ci wanda idan ka ci za ka ji daɗi. Kaman ana kiran abun wani lokaci kalallaba, wani lokacin kuma hana baba tashi. To abun gaskiya ina son shi da kuma wani abu da ake ce mashi shima ɗan sululu. Duk da dai su gaskiya ba wasu abinciccikan gargajiya ba ne saboda ba adaɗe da ba su daɗe da fitowa da ake yin su ba. Amma abincikka na gargajiya na ɗan ƙasan mu. Gaskiya ina son nono, nono da dambu. Nono da ji dambu a sa mai suga mai kyau. To in daso samune a ɗan sa ƙanƙara to gaskiya ina son nono gaskiya.